Kana bada shawara a aiki? Assalamualaikum Warahmatullahi ta'alaWabarakatuh. Naji daɗin wannan tambayar da aka mun. Da farko dai, eh ina bada shawara a wajen aiki, musamman ma idan akwai buƙatar haka. Na, na farko a gani na bada shawara a aiki abune mai matuƙar muhimmanci domin yana taimakawa wajen inganta aiki, rage kurakurai da kuma kawo cigaba da ga ƙungiya ko kamfani. Aiki ba wai kawai bin umarni baneba, har ila yau yana buƙatar tunani, hangen nesa da bayarda shawarwari masu amfani. Da farko zan bayyana ma'anar da ma'anar bada shawara a aiki. Bada shawara yana nufin bayyana ra'ayi ko tunani dazai iya taimakawa wajen magance matsala, inganta tsari ko sauƙaƙa aiki. Ba lalle shawara ta zama tilas a karɓa ba amma muhimmiyar ta tana cikin bayar da dama ga tunani daban-daban daza su taimaka wajen yanke shawara mafi kyau. Ni ina bada shawara a aiki ne cikin ladabi da mantuntawa. Bana bada shawara da niyyar nuna cewa nafi kowa sani, saidai domin ganin aiki ya inganta. Ina mutunta manyana da abokan aikina kuma ina bayyana ra'ayina cikin hikima batare da cin mutunci ko raini ba, wanda yana taimakawa wurin shawara ta karɓu cikin sauƙi. Dalilin da yasa nake bada shawara a aiki shine saboda ina ganin kowa yana da rawar da zai taka wajen cigaba da, cigaban aiki. Kowanne ma'aikaci yana da ƙwarewa, ilimi da hangen nesa na kansa. Idan aka ba wa mutane damar bayar da shawara, hakan yana ƙara kuzari, jin daɗin aiki da kuma sadaukarwa ga aikin. Haka kuma ina bada shawara ne idan naga akwai matsala ko ƙibin da za'a iya gyarawa. Misali, idan na lura cewa wata hanya ta aiki tana ɗaukar lokaci mai yawa, zan iya ba da shawara wata hanya mafi sauƙi da zata rage wahala na ɓata lokaci. Wannan ba wai don sauƙar, sauƙar aiki bane, sai dai domin inganta shi. Ina kuma bada shawara ne bayan nayi nazari da tunani sosai. Bana bada shawara a gaggauce ko bisa zato kawai. Ina ƙoƙarin fahimtar matsala da ƙyau, ina duba illoli da amfani sannan ina bayyana ra'ayina cikin tsari. Kuma wannan yana sa shawarata ta kasance mai ma'ana kuma mai amfani ga ma'aikatar mu da al'umma. Wani muhimmin abu shine sauraron shawarwarinsu kamar yadda nake bada shawara. Haka kuma ina sauraron shawarwarin abokin aiki. Ina ganin ba mutum guda ne ke da ilimi gaba ɗaya ba. Ta hanyar sauraron juna muna koyo daga juna kuma muna samun mafita mai ƙyau. Wannan haɗin kai yana ƙara dankon zumunci a wurin aiki. Bada shawara a aiki yana kuma taimakawa wurin mutum, wurin mutum wajen inganta ƙwarewarsa. Sannan kuma yana koya masa yadda zai iya tunani mai zurfi, yadda zai bayyana ra'ayi da yadda zaiyi mu'amala da mutane daban-daban. Wannan ƙwarewa tanada amfani ba wai kawai a wurin aiki bane harma a rayuwar yau da kullum. Wasu lokutan ba duk shawarwarin da ake bayarwa ake karɓa ba amma hakan baya hana cigaba da bada shawara. Ina fahimtar cewa shugabanci yana da haƙƙin yanke hukunci kuma wani lokaci akwai dalilai da bazamu sani ba. Amma koda shawara bata karɓuwa, ba ta karɓu ba, bada ita kansa yana nuna kishin aiki da kulawa. Ina kuma la'akari da lokacin da yanayi wajen ba da shawara. Ba'a kowane lokaci ne ya dace da ba da shawara ba. Wani lokaci yana buƙatar jiran lokaci mai dacewa ko a bada shawara ta hanya mai sauƙi kamar ta sirri maimakon a gaba jama'a. Wannan hikima tana taimakawa wurin shawara ta samu karɓuwa sosai. Ba da shawara a aiki yana da tasiri mai kyau ga ingancin aiki da nasara. Idan sauraron shawarwarin aiki yana inga, yana inganta ma'aikata suna jin, suna jin ana darajarsu kuma hakan yana ƙara haɗin kai da ƙwarin gwiwa a tsakaninsu. Wannan yana sa wurin aiki ya kasance mai kyau da kwanciyar hankali. A ƙarshe zan iya cewa, eh ina bada shawara a aiki domin ina inganta hakan wani bangare nena, bangare ne, wani bangare ne na alhakin ma'aikaci nagari. Ina bada shawara cikin ladabi da biyayya, hikima da nufin inganta aiki ba wai don nuna ni kaina nafi wasu ba, sai don, don mun ganin an samu cigaba a cikin ma'aikata, nasara da kuma daidaito a ma'aikatar baƙi ɗaya. A takaice ba da shawara aiki, a aiki alama ce ta kishin aiki, haɗin kai da tunani.

Yaushe kake kwana kullum? A zahirin gaskiya, wannan tambaya ce mai muhimmanci. Amma a gaskiya tana ɗauke da muhimmanci sosai domin lokacin kwanciya yana da alaƙa kai tsaye da lafiyar mutum, aikinsa, tunaninsa da rayuwarsa gaba ɗaya. A gare ni, ina ƙoƙarin kula da lokacin kwanciya, domin na fahimci cewa barci yana ɗaya daga cikin muhimmancin ginshikin lafiya. A yawancin lokuta, nakan kwanta barci ne da dare bayan na kammala ayyukana na rana. Ina ƙoƙarin kwanciya a lokaci mai kyau, ba da daɗewa ba sosai domin in samu isasshen barci. Duk da cewa wani lokaci yana yanayi ko aiki na iya sa a ɗan makara. Amma a ƙa'ida, ina ƙoƙarin bin tsari a rayuwata ta yau da kullun. Dalilin da ya sa nake kula da lokacin kwanciya shine saboda barcin yana da matuƙar muhimmanci ga lafiyar jiki da ƙwaƙwalwa. Idan mutum bai samu isasshen barci ba, jikinsa yana gajiya, tunaninsa yana raunana kuma aikinsa yana raguwa. Na lura cewa idan na kwanta da wuri kuma na tashi da wuri, nakan ji daɗin ƙwarin gwiwa da kuma kuzari a cikin yinin. Haka kuma lokacin kwanciya yana da alaƙa da tsari da ladabi a rayuwa. Mutumin da yake da tsari a barci yawanci yana da tsari a sauran al'amuransa. Ina ƙoƙarin tsara lokacina ta yadda zan samu lokaci na aiki, huta da barci. Wannan tsari yana taimaka min wajen guje wa gajiya da rikicewar tunani. Kafin in kwanta barci, ina ƙoƙarin rage abubuwa da za su iya hana ni barci. Misali, ba na sanya amfani da waya ko kallon abubuwa masu tayar da hankali sosai. Kafin kwanciya, ina ganin natsuwa kafin barci tana taimakawa mutum ya samu barci mai kyau da zurfi. A wasu lokutan ina amfani da lokacin, eh, lokacin kafin kwanciya domin yin tunani. Ina duba yadda rana ta kasance, abin da na yi daidai da abin da zan gyara gobe. Wannan tunani yana taimaka min wajen kwanciyan ciki, cikin kwanciyar hankali da natsuwa. Haka kuma lokacin kwanciya yana da alaƙa da lafiyar zuciya da tunani. Idan mutum yana kwanciya cikin damuwa ko tashin hankali, barcinsa ba zai zama mai kyau ba. Saboda haka ina ƙoƙarin kawar da damuwa ta hanyar addu'a, nutsuwa ko yin shiru kafin in kwanta. In kuma yi la'akari da tsawon barci da nake samu, ba wai kawai lokacin kwanciya bane yake da muhimmanci har da tsawon barci. Ina ƙoƙarin samun barci mai tsawo da ya isa jikina domin in tashi cikin kuzari. Rashin isasshen barci na iya jawo matsaloli kamar gajiya, mantuwa ko rashin mayar da hankali. A wasu lokuta, ina yanayin aiki ko wasu dalilai na iya sa mutum ya kwanta da ɗan makara. Amma duk da haka ina ƙoƙarin gyara hakan a washe gari ta hanyar hutawa da kwanciya da wuri. Wannan yana nuna muhimmancin sassauci da fahimta a rayuwar al'ada da kuma addini. Barci yana da matsayi na musamman. Mutum yana buƙatar barci domin jikinsa ya huta, ƙwaƙwalwarsa ta sabunta da kuma samun ƙarfi don ci gaba da rayuwa. Saboda haka kula da lokacin kwanciya alama ce ta kula da kai da lafiya. A ƙarshe zan iya cewa nakan kwanta barci ne a lokaci mai kyau da dare bayan na kammala ayyukana. Ina kuma ƙoƙarin bin tsari domin samun isasshen barcina. Ina ganin wannan ɗabi'a tana taimaka min wajen kasancewa cikin ƙoshin lafiya, natsuwa da ingantaccen aiki a rayuwata ta yau da kullum. A taƙaicin taƙaitawa, lokacin kwanciya ba ƙaramin abu bane. Yana da tsari a lafiyar jiki, tunani, aiki da rayuwa gaba ɗaya. Saboda haka ina ƙoƙarin kula da lokacin da nake kwana kullum domin na samu rayuwa mai inganci, kwanciyar hankali, natsuwa, hikima, basira, fahimta da hangen nesa. Domin samun isasshen barci ne kawai zai samar maka da wa 'yannan abubuwa da na lissafo. A taƙaice kenan iya bayanin da zan iya yi dangane da abin da ya shafi lokacin da nake kwana kullum. Ma'assalam.

Kana amfani, kana amfani da kunnen waya? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da sunan Allah mai rahama mai jinkai. Eh, ina amfani da kunnen waya. Kunnen waya yana ɗaya daga cikin kayan zamani da suka zama ruwan dare a rayuwar mutane a yau. A wannan zamani ta da fasaha ta ci gaba, kunnen waya ya zama kayan aiki mai matuƙar muhimmanci. Ba kawai don jin waƙa ba, har ma don sadarwa, aiki da koyo. Saboda haka ni kaina ina amfani da kunnen waya amma ina amfani da shi ne cikin tsari da hikima. Da farko zan bayyana menene kunnen waya. Kunnen waya na'ura ce da ake sawa a kunne domin sauraron sauti daga waya, kwamfuta ko wata na'ura ta lantarki. Ana amfani da shi ne domin jin kira, sauraron darasi, kallon bidiyo ko jin waƙa ba tare da damun mutanen da ke kusa da kai ba. Wannan yana nuna cewa kunnen waya yana da amfani sosai a bangaren ladabi da mutunta jama'a. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da yana sa nake amfani da kunnen waya shine sadarwa. Idan ana kiran waya, amfani da kunnen waya yana sa jin muryar wanda nake kira da kyau, musamman idan ina wuri mai hayaniya. Haka yana taimaka min wajen mayar da hankali ga tattaunawa ba tare da cikas ba. Haka kuma ina amfani da kunnen waya wajen koyo da neman ilimi. A yau, darussa da yawa ana samunsu ta hanyar bidiyo ko sauti. Ina amfani da kunnen waya domin sauraron darussa, lokaci ko bayyana masu amfani. Wannan yana taimaka min wajen mayar da hankali sosai da kuma fahimtar abin da nake koyarwa. Ina kuma amfani da kunnen waya wajen hutawa da nishaɗi. Wani lokaci bayan gajiyar ta aiki, sauraron waƙa ko wani shiri na sauti yana taimaka min wajen samun natsuwa da kwanciyar hankali. Amma duk da haka ina kula da abin da nake sauraro domin na san cewa abin da mutum yake sauraro yana iya shafar tunaninsa da ɗabi'unsa. Duk da waɗannan amfanoni da, duk da wannan amfanoni ina sane da cewa kunnen waya yana da illoli idan aka yi amfani da shi ba daidai ba. Misali, yawan amfani da kunnen waya da ƙarfi sosai yana iya cutar da kunne ko rage jin sauti. Saboda haka ina ƙoƙarin rage ƙaran sauti kuma ba na amfani da kunne waya na tsawon lokaci ba tare da hutawa ba. Ina kuma kula da lokaci da wurin amfani da kunnen waya. Ba kowane lokaci ne ya dace a saka kunnen waya ba. Misali, idan ina magana da wani kai tsaye ko ina wajen aiki da buƙatar kulawa, ina cire kunnen waya domin nuna girmamawa da kula da aiki. Wannan yana nuna muhimmancin ladabi da fahimtar yanayi. Haka kuma ina la'akari da tsafta da lafiyar kunne. Ina tsaftace kunne wayata akai, akai domin kauce wa taruwar ƙura da ƙwayoyin cuta. Wannan yana taimakawa wajen kare kunne, lafiyar kunne da kuma guje wa kamuwa da cututtuka. Kunne waya yana kuma koya mana darasi game da amfani da fasaha cikin tsaka-sake. Fasaha tana da amfani sosai amma idan aka yi amfani da ita ba tare da tsari ba tana iya jawo matsala. Saboda haka ina ƙoƙarin amfani da kunnen waya ne idan akwai buƙatar haka ba tare da barin ta, ta mamaye rayuwata ba. A bangaren zamantakewa ina guje wa amfani da kunnen waya ta yadda zai raba ni da mutane. Ina ganin mu'amala kai tsaye da mutane tana da muhimmanci sosai. Saboda haka na, saboda haka ba na amfani da kunnen waya a lokacin da nake tare da iyali ko abokai sai dai in yi am-- sai dai in akwai wani muhimmin dalili shine zan yi amfani da shi. A ƙarshe zai yi cewa eh ina amfani da kunnen waya amma ina amfani da shi ne cikin hikima, tsari da kula. Ina amfani da shi ne domin sadarwa, koyo da hutawa amma ina guje wa yawan amfani da shi ko amfani da shi ta hanyar da ma, da za ta cutar da lafiya ko zamantakewa. A takaice kunnen waya kayan zamani ne mai amfani sosai amma kamar kowane abu a rayuwa ana buƙatar daidaito-- idan aka yi amfani da shi da kyau yana taimakawa mutum wajen sauƙaƙa rayuwa amma idan aka yi amfani da shi ba, eh, daidai ba yana iya zama illa. Saboda haka ina ƙoƙarin amfani da shi wannan kunnen waya ta hanyar da mai kyau da kuma hanyar da ta dace.

Wane irin yanayi kake fi so? To, tambaya ce dai da take da faɗi sosai domin yanayi yana shafar kusan dukkan bangarorin rayuwar ɗan adam. Yanayi na iya nufin yanayin zafi ko sanyi, yanayin wurin zama, yanayin aiki, ko ma yanayin zamantakewa da tunani gaba ɗaya. A gare ni, ina da irin yanayin da nake fi so domin na lura cewa yanayin yana da tasiri kai tsaye a lafiyata, tunanina, aikina da jin daɗin rayuwata gaba ɗaya. Da farko, idan ana magana akan yanayin zafi da sanyi, ina fi son yanayi mai matsakaici, wato ba mai tsananin zafi ba kuma mai tsananin sanyi ba. Yanayi irin wannan yana sa mutum ya ji daɗi a jikinsa ba tare da gajiya ko damuwa ba. Idan zafi ya yi yawa, mutum kan ji kasala, gajiya da rashin natsuwa. Haka kuma idan sanyi ya yi tsanani, jiki kan yi nauyi, motsi ya yi wahala. Saboda haka, yanayi mai matsakaici shine wanda nake jin ya fi dacewa dani. Ina kuma son yanayi mai tsabta da kwanciyar hankali, wurin da ba hayaniya sosai, ba cinkoso kuma ba ƙazanta. Yanayi irin wannan yana taimakawa mutum wajen samun natsuwa da mayar da hankali, musamman idan yana aiki ko karatu. A wurin da yake da hayaniya da rikice rikice, tunani kan watsewa kuma aiki kan yi wahala. Bugu da ƙari, ina fi son yanayi da ke da mutane masu mutunci da fahimtar juna. Yanayin zamantakewa yana da matuƙar muhimmanci ko da wuri yana da kyau sosai. Idan mutanen da ke cikinsa ba su da kyakkyawar mu'amala, rayuwa za ta yi wahala. Saboda haka ina son yanayin da ake girmama juna, ana taimakon juna kuma ake rayuwa cikin zaman lafiya. Bangaren aiki, ina fi son yanayin aiki mai tsari da adalci. Ba wai kawai aiki wanda yake ba adalci a cikinsa ba. Wurin da kowa ya san aikinsa, ana sauraron ra'ayoyi kuma ana mutunta aikin ka. Yanayin aiki irin wannan yana ƙara ƙwarin gwiwa, yana sa mutum ya yi aiki da zuciya ɗaya kuma yana ƙara yawan aiki mai inganci. Idan yanayin aiki ya cika da tsoro, wariya ko rashin adalci, mutum kan rasa sha'awar aiki. Haka kuma ina son yanayin da ke ba da dama ga ci gaba da koyo, wurin da ake ƙarfafa mutum ya koyi sabbin abubuwa, ya bunƙasa ƙwarewarsa kuma ya inganta kansa. Yanayi irin wannan yana sa mutum ya ci gaba a rayuwa, ya zama mai amfani da kansa da al'umma. A bangaren tunani da zuciya, ina fi son yanayi mai natsuwa da kwanciyar hankali. Rayuwa cike take da ƙalubale da matsaloli amma idan mutum yana cikin yanayi mai natsuwa, yana iya fuskantar waɗannan matsaloli cikin hikima da haƙuri. Ina son yanayin da ke rage damuwa, wanda ke ƙara martaba. Ina kuma son yanayin da ke kusa da yanayi na halitta kamar iska mai kyau, bishiyoyi ko fili mai kyau. Wurin da ake samun iska mai daɗi da kyakkyawan yanayi yana taimakawa wajen samun lafiya da nishaɗi. Hakan yana sa mutum ya ji kusanci da halitta, yana samun natsuwa kuma ya rage damuwa. Baya ga haka, ina fi son yanayin da ke da 'yanci amma tare da ladabi, yanayin da mutum zai iya bayyana ra'ayinsa amma cikin muntantawa. 'Yanci ba yana nufin rashin ɗa'a ba, sai dai ikon rayuwa da yin abubuwa cikin tsari da girmama doka da al'ada. Al'ada da addini ana koyar da mu muhimmancin zama cikin yanayi mai kyau da aminci. Saboda haka ina son yanayin da ke taimakawa mutum wajen kyautata ɗabi'unsa, kusan ta addininsa da kuma zama mutum nagari. A ƙarshe, zan iya cewa yanayin da nake fi so shine yanayi mai matsakaicin zafi, mai tsabta, mai natsuwa, mai kyakkyawar mu'amala da ke ba da damar ci gaba a rayuwa. Yanayi irin wannan yana taimaka min wajen rayuwa cikin ƙoshin lafiya, kwanciyar hankali da nasara. A takais, yanayi yana taka muhimmiyar rawa a rayuwar ɗan adam. Zaɓin yanayi mai kyau yana taimakawa mutum wajen bunƙasa tunani, inganta aiki da jin.

Kana fison bas ko taksi? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Da farko dai wannan tambaya ce mai sauƙi a gani na, amma a gaskiya tana ɗauke da ma'ana mai faɗi. Domin tana shafar yadda mutum yake tafiyar da rayuwarsa, lokacinsa, kuɗinsa da kuma jin daɗinsa. Bus da taksi duka hanyoyin sufuri ne da mutane ke amfani da su a kullum, amma kowanne yana da nasa amfani da ƙalubale. A gare ni, ina iya amfani da duka biyun, amma akwai wanda na ke fin so bisa wasu dalilai. Da farko zan fara da bas. Bas hanya ce ta sufuri da mutane da yawa ke amfani da ita, musamman a birane da manyan garuruwa. Ɗaya daga cikin manyan dalilan da ya sa mutum ke son bus shine farashinsa. Bus yawancin shi ya fi taksi arha, musamman ga mutanen da ke tafiya a kai a kai. Wannan yana taimakawa mutum wajen rage kashe kuɗi musamman idan tafiyar tana da nisa. Haka kuma bus yana taimakawa wajen rage cunkoso a hanya. Domin yana ɗaukar mutane da yawa a lokaci guda. Idan kuwa zai hau mota ɗaya, hanyoyi za su cika sosai. Saboda haka bus yana da amfani ga al'umma baki ɗaya ba wai mutum ɗaya kaɗai ba. Ina kuma ganin bus yana koya wa mutum haƙuri da juriya. Domin ba ko yaushe ake tafiya cikin gaggawa ba. Wani lokaci sai an zira bus ya cika ko a tsaya a tasha daban daban. Wannan yana sa mutum ya koyi hanyar haƙuri da tsara lokacinsa. Sai dai kuma bas yana da wasu ƙalubale. Wani lokaci yana da cunkoso, hayaniya ko rashin jin daɗi ko kuma har ma iya ma sata a cikin bus. Musamman idan mutane sun yi yawa. Haka kuma bus ba koyaushe yake kai mutum kai tsaye inda yake so ya je ba. Wani lokaci sai mutum ya sauƙa ya hau wata motar. Yanzu kuma zan zo ga taksi. Taksi hanya ce ta sufuri da ake ɗauka kai tsaye daga inda kake zuwa inda kake, zuwa inda kake so. Ɗaya daga cikin abubuwan da nake so game da taksi shine sauƙi da gaggawa. Idan mutum yana cikin hanzari, taksi na iya kai shi cikin sauri fiye da bus. Haka kuma taksi yana ba da sirri da jin daɗi. Mutum yana tafiya cikin natsuwa ba tare da cunkoso ko hayaniya ba. Wannan yana da amfani musamman idan mutum yana gajiya ko yana ɗauke da kaya ko kuma yana son ya huta yayin tafiya. Sai dai kuma taksi yana da tsada idan aka kwanta tashi da bas. Idan mutum yana yawan tafiya da taksi, kuɗinsa na iya ƙaruwa sosai. Saboda haka ba kowa ne zai iya amfani da taksi ko da yaushe ba, musamman masu ƙaramin ƙarfi. A gare ni, yanayin tafiya ne yake sa mutum ya zaɓi bas ko taksi. Idan tafiya ce ta yau da kullum kuma ban, ban da gaggawa, ina fison bus saboda arha da amfani ga al'umma. Amma idan ina cikin hanzari ko kuma ina buƙatar jin daɗi da sauƙi, zan fi son taksi. Haka kuma ina la'akari da lokaci daidai. Idan hanya tana cike da cunkoso, wani lokaci bus zai fi sauƙi saboda layinsa. Amma idan lokaci ya ƙure, taksi na iya zama mataƙa mai kyau. A bangaren lafiya da natsuwa, bus yana sa mutum ya motsa jiki kaɗan kamar tafiya zuwa tasha ko saukowa daga tasha. Walla yana amfani ga jiki. Amma taksi yana rage gajiya musamman ga manya ko marasa, ko marasa lafiya. Ina kuma duba halin kuɗi. Akwai lokutan da mutum yake bukata ya rage kashe kuɗi kuma bus ya fi dacewa da wannan lokacin. Akwai kuma lokutan da mutum yake buƙatar jin daɗi ko gaggawa kuma taksi yafi dacewa da haka. A ƙarshe zan iya cewa ba wai ina ƙin bus ko taksi bane, amma ina amfani da kowanne gwargwadon bukata. Amma idan za a ce wanne na fi so gaba ɗaya, zan iya cewa na fi karkata ga bus saboda arha, amfani ga jama'a da koyar da haƙuri. Amma hakan ba yana, baya hana ni amfani da taksi idan buƙatar hakaran ta taso. A takaice bus da taksi duka hanyoyin sufuri ne masu muhimmanci a rayuwar yau da kullum. Ko wanne yana da nasa amfani da ƙalubale. Zaɓi tsakaninsu ya dogara da lokaci, yanayi, kuɗi da buƙatar mutum. Saboda haka ina ganin hikima ce mutum ya iya amfani da kowanne a lokacin da ya dace. Saboda in ka yi amfani da kowanne a to zai taimaka maka sosai idan buƙatar hakan ya taso.

Sau nawa kake amfani da intanet? To, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ina amfani da intanet sau da dama a rana, amma lokutan amfanin suna bambanta bisa ga bukata. Akwai ranaku da nake amfani da ita da yawa, musamman idan ina da ayyukan makaranta ko bincike ko ayyukan ofis. Sannan akwai ranakun da nake amfani da ita kaɗan kaɗan. Zan iya raba yawan amfani da intanet kamar haka; safiya, rana da kuma dare. Amfani da intanet da safe, da safe yawanci ina amfani da intanet na ɗan lokaci kaɗan. A wannan lokaci ina duba saƙonnin da aka aiko min, ina duba sanarwa masu muhimmanci. Wani lokaci ina duba labarai na yau da kullum. Wannan amfani baya, baya ɗaukar lokaci mai tsawo domin ina ƙoƙarin fara rana da ayyuka masu muhimmanci kamar karatu ko aiki. Amfani da intanet da rana kuma, amfani da intanet da rana yana karuwa kaɗan kaɗan musamman idan ina da aikin makaranta ko aikin ofis ko ina buƙatar bincike ko ina neman bayani a Google ko a YouTube kai kuma irin su abin da ya shafi TikTok ɗin nan. A wannan lokaci zan iya amfani da intanet sau biyu zuwa huɗu, gwargwadon nauyin abin da nake yi. Misali, idan ina da aikin rubutu zan iya buɗe intanet sau da dama domin neman sahihin bayanai. Amfani da intanet da dare, lokacin dare shine mafi yawan amfani da intanet a wurina. A lokacin ina kammala ayyukan karatuna, ina kammala ayyukan ofis ɗina wanda yake bankaɗe sasu da rana ba. Ina tattaunawa da abokai da ƴan uwa, ina kallon bidiyo masu ilmantarwa. Wani lokaci ina yin nishaɗi ma a wannan daren. A daren zan iya amfani da intanet na tsawon awa ɗaya zuwa huɗu, amma ina ƙoƙarin sanya iyaka domin kada in shafe barcin, domin kada in shafi lafiyan barcina. Dalilin da ya sa nake amfani da intanet sau da yawa, ah na farko dalilin ilimi. Babban dalilin da ya sa nake amfani da intanet sau da yawa shine neman ilimi a intanet. Akwai darussa, akwai littattafan karatu, akwai bidiyoyin koyarwa, akwai ƙarin bayani akan abubuwan da ba a gane ba a aji. Wannan yana sa intanet ta zama kamar malami na biyu a gare ni. Dalili na biyu shine dalilin sadarwa. Ina amfani da intanet sau da yawa domin sadarwa da iyaye, ƴan uwa, abokai, malamai, abokan kasuwanci. Ta wannan hanyar zan iya musayar ra'ayi, neman shawara ko taimako cikin sauƙi. Na uku kuma dalilin la-labarai. Ina amfani da intanet domin samun labarai. A kullum ina so in san abin da yake faruwa a ƙasata da kuma maƙotana, abubuwan da ke faruwa a duniya gaba ɗaya, labaran ilimi da fasaha. Saboda haka ina amfani da intanet aƙalla sau ɗaya a rana don labarai. Dalili na huɗu kuma shine dalilin nishaɗi. Bayan aiki da karatu ina amfani da intanet domin nishaɗi. Wannan ya haɗa da kallon bidiyo, sauraron waƙoƙi, kallon shirye-shiryen ilmantarwa. Amma ina ƙoƙarin kada nishaɗi ya rinjayi abubuwan da suka fi muhimmanci. Tsarin da nake bi wajen amfani da intanet, ko da yake ina amfani da intanet sau da yawa, ina ƙoƙarin amfani da intanet cikin tsari ta hanyar sanya iyaka ga a lokaci, gujewa abubuwan da ba su dace ba, fifita karatu da ibada, amfani da intanet wajen abin da zai amfanar ni a rayuwa. Wannan yana taimaka min in gujewa ɓata lokaci. Illar amfani da intanet ba tare da tsari ba. Na fahimci cewa idan mutum yana amfani da intanet ba tare da iyaka ba hakan na iya jan yawan ɓata lokaci, raguwar karatu, rashin barci, lalacewar tarbiyya ma. Saboda haka ko da ina amfani da intanet sau da yawa ina ƙoƙarin kiyaye kaina daga waɗannan matsaloli. A ƙarshe, ko kuma ce a ta ƙarshe, idan aka tambaye ni sau nawa nake amfani da intanet zan iya cewa ina amfani da intanet kusan kullum sau da dama a rana. Amma amfanin yana bisa ga bukata da tsari da rayuwana. Ina amfani da ita ne wajen neman ilimi, wajen gudanar da aikin ofis, wurin sadarwa, wurin samun labarai, wurin samun nishaɗi. Amma ina ƙoƙarin kada ta rinjayi rayuwata ko ta, ko ta hana ni yin abubuwan da suka kamata ko kuma abubuwan da suke da muhimmanci. Dan haka ina ganin amfani da intanet da tsari.

Kana rike riga a, a aljunka? A rayuwar yau da kullum, mutane suna ɗauke da abubuwa daban daban a aljihunsu. Gwargwadon bukata ya daina rayuwarsu. Daga cikin waɗannan abubuwa akwai kuɗi, waya, makulli, aa takardu da sauran kayayyaki. Amma idan aka tambaye ni kana rike riga a aljunka? Wannan tambaya tana nufin ko ina ɗauke da wata ƙaramar riga ko ƙyalle a aljihu domin wata bukata ta musamman. Amsa ta ita ce eh, a wasu lokuta ina rike riga a aljihuna musamman idan yanayi ko bukata ta taso. Ma'anan rike riga a alju, rike riga a alju yana nufin ɗaukar ƙaramin yanki na riga ko ƙyalle kamar ƙaramin ƙyalle, handkerchief, ɗan yanki na zane wanda mutum ke saka wa aljunsa domin amfani da shi don bukata ta taso. A al'adar Hausawa da kuma a addini, tsafta da shiri suna da muhimmanci sosai. Don haka rike irin wannan riga a aljihu na iya zama alama ta tsari da kula da kai. Dalilin da ya sa nake rike riga a aljihu, na farko dalilin tsafta. Babban dalilin da ya sa nake rike riga a aljihu shine tsafta. Wasu lokuta mutum na iya zufa ko hannunsa ya ƙazanta ko yana buƙatar goge fuska. A irin wannan hali riga ko ƙyalle dake a aljihu na taimaka mun in kiyaye tsafta ba tare da neman wani abu ba. Na biyu kuma dalilin ibada. A addinin Musulunci tsafta muhimmin bangare ne na ibada. Rike riga a aljihu na iya taimakawa wajen gogeruwa bayan alwala ko tsaftace wuri kafin sallah. Saboda haka rike riga a alju yana taimaka mun in kasance cikin shiri a kowane lokaci. Na uku kuma dalilin shine shiri da tsari. Mutum mai rike riga a aljihu yana nuna cewa yana da shiri, yana da tunanin kafin lokaci, baya son tsautsayi. Wannan ɗabi'a tana koya wa mutum kula da kansa da kuma kasancewa cikin tsari a rayuwa. Dalili na huɗu al'ada da tarbiyya. A wasu gidaje da al'ummomi an koya wa yara tun suna ƙanana cewa su rika ɗaukar ƙyalle, su kula da tsaftarsu, su kasance cikin ladabi. Ni ma na gaji wannan ɗabi'a ne daga tarbiyya da aka mun. Saboda haka a wasu lokuta ina rike riga a aljihuna. Lokutan da nake rike riga a aljihu, ba kowane lokaci bane nake rike riga a aljihu amma akwai lokuta na musamman. Na farko shine kamar idan zan fita tafiya mai nisa haka, idan zan halarci taro ko biki, idan yanayi yana da zafi, idan zan je masallaci ko makaranta. A irin waɗannan lokutan rike riga a aljihu na zama abu mai muhimmanci koma muce abu mai amfani ƙwarai da gaske. To amfaninsa ma dai na rike riga a aljihu shine yana da fa'idoji da dama. Daga cikin su akwai kiyaye tsafta, nuna tarbiyya, rage dogaro ga wasu, kasancewar cikin shiri a kowane lokaci. Wannan ƙaramar ɗabi'a na iya taimakawa mutum sosai a rayuwarsa ta yau da kullum. Illar rashin rike riga a aljihu. Idan mutum mai saba da rike riga a aljihu ba zai iya fuskantar rashin tsafta a lokuta, wasu lokuta hakan na jin kunya a bainar jama'a, neman taimako ga wasu ba tare da bukata ba. Saboda haka rike riga a aljihu na rage irin waɗannan matsaloli. Amma matsayina game da wannan ɗabi'a shine ni ma ina ganin rike riga a aljihu ba dole bane ga kowa amma yana daga cikin kyawawan ɗabi'u. Mutum na iya zaɓar yin hakan gwargwadon yanayin rayuwarsa, aikinsa, tarbiyyarsa amma duk wannan ya saba da ita zai fahimci amfaninta. A ƙarshe idan aka tambaye ni kana rike riga a aljunka? Zance, "Eh, a wasu lokutan ina rike riga a aljihuna musamman idan ina buƙatar tsafta, shiri da kuma ladabi." Wannan ɗabi'a tana nuna tarbiyya, tsari, kula da kai. Ko da yake ba dole bane amma ina ganin rike riga a aljihu abu ne mai kyau wanda yake taimakawa mutum a rayuwarsa ta yau da kullum. To iya bayanin da zan iya yake nan dangane da abun da ya shafi rike riga a aljihu. To ma salaam be salaam.

Yaya kake magance matsaloli a aiki? To, da farko dai a kowane irin aiki, ko na gwamnati ne, ko na ƙashin kai ne, ko na sana'a ne, matsaloli ba makawa dole za a same su. Ba wani aiki ne da yake tafiya-- ba wani aiki da yake tafiya babu ƙalubale a cikinsa. Saboda haka, yadda mutum yake magance matsaloli a wurin aiki shine yake banbanta shi da sauran mutane idan aka tambaye ni yaya kake magance matsaloli a aiki, zan ce ina magance sune ta hanyar hankali, haƙuri, shiri da bin tsari. Batare da hanzari ko fushi ba. Fahimtar matsala kafin magance ta. Abu na farko dake yi-- da nake idan matsala ta taso a aiki shine fahimtar matsalar sosai. Bana gaggawa yanke hukunci kafin insan mene ainihin matsalar, ta yaya matsalar ta faru, wa matsalar ta shafa, meya haddasa ta. Idan mutum bai fahimci matsala ba, duk hanyar da zaibi wajen warware tana iya zama kuskure. Yin natsuwa da haƙuri, A wurin aiki matsaloli na iya jawo fushi, tashin hankali, damuwa. Amma ina ƙoƙarin kwantar da hankali na kafin in ɗauki kowanne mataki. Ina da yaƙinin cewa fushi baya warware matsala, sai dai ya ƙara rikitar da ita. Saboda haka, haƙuri da natsuwa suna taimaka min in yanke shawara mai ƙyau. Tattaunawa da sauraro. Ɗaya daga cikin manyan hanyoyin da nake amfani dasu wajen magance matsala a wurin aiki shine tattaunawa mai ƙyau. Ina sauraron ra'ayin ɓangarori da abinda ya shafa. Bawa kowa damar yin magana, guje wa zagi ko cin mutunci. Sauraro yana taimaka min ingane ɓangarori daban-daban ba-- na matsala. Ba ra'ayina kaɗai nake bi ba. Bin dokoki da ƙa'idojin aiki. A kowane aiki akwai dokoki, ƙa'idoji, tsari da doka. Idan matsala ta taso ina ƙoƙarin maganceta ta bisa doka da tsarin aiki ba bisa son rai waiba kawai. Wannan yana kare mutunci, rage rikici, hana nuna banbanci. Bin doka yana sa kowa ya amince da sakamakon da aka samu. Neman shawara idan ya dace. Ba lalle ne mutum yasan komai ba. Saboda haka idan matsala tafi ƙarfin fahimta ta, ina neman shawarar shuwagabanni, kona man-ko na manya ma'aikata. Ko abokan aiki masu ƙwarewa. Neman shawara ba rauni ba ne, illa alama ce ta hikima da son gyara. Nemo mafita mai amfani ga kowa. A duk lokacin da nake magance matsala a aiki, burina shine a sami adalci, a rage asara, a kiyaye zaman lafiya. Ina ƙoƙarin nemo mafita wadda ba ta cutar da wani, tana amfani ga aiki gaba ɗaya, tana gyara kuskure batare da ƙarin matsala ba. Koyon darasi daga matsaloli. Bayan an warware matsala bana watsi da ita kawai. Ina nazarin abinda ya faru, duba abinda ya haddasa matsalar, tunanin yadda za'a hana ta sake faruwa. Wannan yana taimaka min in inganta kaina da aikin gaba ɗaya. Gujewa maimaita kuskure. Idan matsala ta faru, sakamakon kuskure ko nawa kona wasu, ina ƙoƙarin gyara kuskuren, koyon darasi, saka tsari da zai hana maimaituwa. Wannan yana inganta aikin da kuma dangantaka tsakanin ma'aikata. Rawar gaskiya da amana. A magance matsaloli a aiki, ina ɗaukar gaskiya da amana a matsayin ginshiƙi. Ina faɗar gaskiya ba tare da karya ba. Karɓar kuskure idan nine nayi. Gujewa ɓoye gaskiya. Gaskiya tana sauƙaƙa warware matsala fiye da karya. Magance matsala batare daukar ta kai tsaye ba. Ina ƙoƙarin kada in ɗauki matsalar aiki a matsayin cin mutunci, ƙiyayya ta ƙashin kai. Saboda yawancin matsaloli na faruwa ne saboda rashin fahimta, kuskuren sadarwa, matsin lamba a aiki. Idan aka cire zuciya daga ciki, warware matsala yafi sauƙi. Kamalawa. A taƙaice idan aka tambaye ni yaya kake magance matsala a wurin aiki, zan ce ina magance sune ta hanyar fahimtar matsalar sosai, yin natsuwa da haƙuri, tattaunawa da sauraro, bin doka da tsari, neman shawara idan ya dace, gaskiya da adalci.

Me kake yi da ragowar abinci? To, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ragowar abinci abu ne da ake samu bayan an gama cin abinci, ko a gida ne ko a wuraren cin abinci. Yawancin mutane basa amfani da wannan abinci saboda suna ganin ya gurbata ko ya daina zama sabo. Amma a al'adunmu da addininmu akwai hanyoyi masu kyau da suka dace da sharuɗɗen shari'a na amfani da ragowar abinci. Muhimmancin ragowar abinci. Ah, na farko, ƙarancin sharar abinci da tattalin arziki. Ragowar abinci yana da amfani idan ana adana shi ko aka yi amfani da shi a wata hanya. Wannan yana rage ɓata abinci kuma yana taimakawa wajen kula da tattalin arzikin gida. Na biyu, ceto da taimakon mutane. Abinci da aka rage ko ya wuce na iya ba da dama ga taimakon mabukata ko gidaje marasa galihu. Wannan abu ne mai kyau sosai saboda yana da lada a wajen Allah. Abu uku kuma kariyar muhalli ba kawai yana rage, eh, sharar abinci ba, har ma yana taimakawa wajen kare muhalli saboda yawan sharar abinci yana gurbata da ƙasa da ruwa. Idan aka zubar da shi ba tare da amfani ba. Hanyoyin amfani da ragowar abinci. Na farko, ci gaba da amfani a gida, ci gaba da amfani a gida. Ragowar abinci na iya zama sabo idan aka adana shi a firiji. Misali shinkafa, miya, wake da sauransu za'a iya dam-ɗumama su don ci gaba da amfani. Ana iya sarrafa ragowar abinci don yin sabon abinci. Misali, ragowar shinkafa za'a iya yin tuwo ko ɗumama shi da kayan lambu. Na biyu kuma, bawa su. Ragowar abinci zai iya zama taimako ga mutane marasa galihu. Za'a iya tattara shi a cikin kwantena mai tsafta a matsayin sadaka, wannan yana daga cikin kyawawan ɗabi'u da addinin Musulunci ya umarci mu da su. Abu nawa kuma amfani a gona ko lambu. Ragowar abinci da ba zai ci ba ana iya zamar da shi taki mai amfani ga shuka da lambu. Ana iya saka shi a matsayin taki mai gina ƙasa, musamman ga kayan lambu da itatuwa. Hanya ce mai amfani don rage sharar abinci da kuma inganta noma. Abu na hudu kuma, gyara da adanawa. Abinci da bai gurbata ba za'a iya adanawa a firiji ko friza. Amma abincin da ya fara lalacewa bai kamata a ci ba saboda lafiyar jiki ta fi muhimmanci. Darusan addini da ɗabi'u. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya koyar da mu cewa kada mu yi ɓata abinci domin wannan yana daga cikin rashin godiya ga nimar Allah. Ragowar abinci yana da daraja idan an yi amfani da shi ta hanyar da ta dace. Misali, ba tare da ɓata lokaci ko lalata shi ba sannan a raba shi ga mabukata. Wannan yana koya mana kyawawan halaye na tsafta, kulawa da kowa da nuna jinƙai. Ah, kammalawa. Ragowar abinci bai kamata a wasar da shi ba. Yin amfani da shi cikin hikima da tsafta yana rage ɓata abinci, yana taimakawa mutane, yana tsarkake muhalli kuma yana da lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Hanyoyi kamar ɗumama shi, baiwa maƙwabtaka ko amfani da shi a gona duk hanyoyi ne masu amfani. Mu ɗauki wannan darasi a gida da al'umma gaba ɗaya domin mu inganta rayuwar mu ta yau da kullum. So, wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangance da abin da ya shafi ragowar abinci da kuma yadda nake da shi idan ya yi ragowa. To, bisalam, ma as-salam.

Yaya kake kare kanku daga, daga sauro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A yau zan yi bayani kan yadda zamu kare kanmu daga sauro, tafiskar mutum, gidanmu da al'ummar mu. Muhimmancin kariya daga sauro, bayani kan illolin cizon sauro, zazzabin cizon sauro wato Malaria, Dengue, eh Chikungunya, eh Filari da dai sauransu. Duda cewa sauro ba wai kawai yana sa jin zafi bane, yana iya kawo mutuwa ko rashin lafiya mai tsanani musamman ga yara da mata masu juna biyu. Bayyana yadda kiyaye kanka yake da amfani ga mutum da kuma al'umma gaba ɗaya daga yaɗuwar cizon-- cutar cizon sauro. Hanyoyi na kariya na mutum kai tsaye, yin amfani da magunguna da kuma turare wato repellent. Yin amfani da repellent masu sinadarin DEET, Picaridin, IR3535 ko sinadaran halitta kamar oil na lemon Eucalyptus PMD idan yana daci. Yadda ake amfani, shafa a kan sansan jiki da ba'a rufe ba, guji fuska da hannu na yara, sake safa bayan goga ko bayan ruwa gwargwadon umarni. Sanya tufafi masu rufe jiki, sanya riguna masu hannaye, wando mai dogo musamman idan ka fita daga maraice ko safe. A lokutan zafi, zaɓin tufafin launin haske da ke hana sauro, ganin fata da kuma tufafi masu kauri idan zai yiwu. Barin haske a wajen da amfani da na'urorin lantarki. Amfani da fanfo ko maganganun lantarki da ke janyo ko kashe sauro Mosquito traps zefa a matsayin ƙari. Amfani da kakkausan magani wato coil a waje, a yi hankali da hayaki kada a yi amfani a cikin ɗakuna musamman idan akwai yara ko masu numfashi. Matakan da-- matakan kai tsaye kafin barci, duba tare da gyara tufafin barci, amfani da mayafi wato mosquito net mai tsabtacewa wanda aka sanya wa insecticide ITN/LLIN idan akwai. Idan babu kuma yi amfani da shi haka. Rufe tagogi da ƙofofi da mashin ko gilashi. Yin amfani da screen/mesh a tagogi da ƙofofi. Hanyoyin kariya daga cikin gida da kewaye, kawar da ruwa da ya tsaya. Sauro yakan ninka a wuraren da ruwa ya tsaya. Tukwane, container, taya, rijiya, marasa murfi, eh, bututun ruwa, tukwane na shuka. A bi tsarin 7R. A Hausa zamu ce rufe, rage, zubar da ruwa, canza wuri, tsabtace, eh, tsabtace rabar da kayan da ba'a amfani da su, rimu da lokaci-- na lokaci lokaci. Sanya ruwa a kwalabe, a gyara ko a juye shi akai akai. Magungunan kashe ƙwayoyin sauro, larvicides. A wasu lokutan amfani da larvicides a ruwa da ba za'a iya zubar da shi ba misali rijiyoyi, ya kamata a bi shawarar ma'aikatan lafiya. Kulawa da lambu da muhalli, yanke ciyawa, gyara bututun ban ruwa, tabbatar da kwararan ruwa yadda ya kamata, tsabtace yankunan kasuwanni da bukata na jama'a don rage, eh, maƙwabcewar sauro. Abubuwan da za'a iya yi idan aka ci ko, eh, kawa, eh, kula da cizon sauro, aikin farko wanke wurin da sabulu da ruwa mai tsabta. Kada ka ƙai-- kada ya yi yaɗe wurin inda ba dole ba. Kauce wa taɓawa sosai domin kada a samu cutar kamuwa ko kumburi. Magunguna masu sauƙi, aika da ruwan sanyi ko daka, daka kankara a cikin tawul na ɗan lokaci don rage kumburin. Amfani da maganin allura ko kirim na anti-itch ko Hydrocortisone kirim idan akwai.

Kana fatan samun cin yawa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ah, wannan tambaya na ji daɗinta sosai. Tana da ma'ana mai zurfi fiye da yadda ake tunani. Ana iya ɗaukarta a matsayin tambaya ta al'ada ta nishaɗi ko kuma ta al'ada ta cin abinci. Don amsa ta cikin-- eh, to na farko dai zan fara da ma'anar tambayar ita kanta. Cin yawa a Hausa na nufin cinyar nawa to yawanci na kaza ko rago. Tambaya na nufin kana son samun abinci mai kyau ko kuma kana fatan samun wani abu mai daraja. A al'ada, cinyar kaza ana ɗaukarta a matsayin ɓangare da aka fi so saboda ta fi daɗi da laushi. To, na biyu kuma al'ada da alaƙa da cin yawa. A wasu al'ada, cinyar kaza ana ba ta manyan-- ana ba ta ga manyan baƙi ko mutanen da ake girmamawa. Wannan yana nuna cewa samun cin yawa ba wai kawai abinci bane har ma da alamar girmamawa da daraja. Idan aka tambaye ka, yana iya zama tambaya ta nishaɗi don ganin yadda za ka bayyana burin ka. To, abu na uku, fatan samun abinci mai kyau. Samun cin yawa na iya zama alama ta samun abinci mai kyau da wadatar rayuwa. Mutum da yake fatan samun cin yawa yana nuna cewa yana son rayuwa mai sauƙi da jin daɗi. Wannan yana iya zama misali na yadda mutane ke fatan samun alheri a rayuwa. Na hudu kuma, darasi daga tambayar. Tambayar na iya zama hanyar gwaji shin mutum yana son abu mai sauƙi ko kuma yana da burin rayuwa mai girma. Idan ka ce, "Eh, ina fatan samun cin yawa”, kana nuna cewa kana son cin daɗi, kana son jin daɗin rayuwa da abubuwa masu sauƙi. Idan ka ce, "A'a, ba cin yawa nake fata ba amma cikakken abinci”, kana nuna cewa kana da buri fiye da na yau da kullum. To, na biyar kuma misalin. Idan ana magana da baƙi zaka iya faɗa kamar haka, tambayar da akayi min wai kana fatan samun cin yawa tanada ma'ana mai zurfi ne to, dudde sannan. Kuma na shida, ƙarin, eh, ƙarfafa wannan tambayar. Za ka, eh, iya misali ƙarawa da misali, misali kamar na al'adu ko yadda ake.

Wacce biki kake fi so? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wai ita wannan tambaya dai tana da ma'ana mai faɗi, saboda a al'adar mu akwai bukukuwa da dama. Akwai na aure, suna, Sallah, Kirismeti, Maulidi da sauran su. Don amsa wannan tambayar. To yanzu misali zan fara da nau'o'in bukukuwa da muke da su. Na farko akwai bikin aure ana yin shi ne don haɗa ma'aurata. Yana da rawa, kiɗa da cin abinci da su walima. Bikin suna ana yi ne don yi wa jariri suna. Yana da muhimmancin al'ada. Bikin Sallah, idin ƙaramar Sallah da babbar Sallah ana yin su ne da haɗin kai da sadaka. Sa-sannan kuma bikin Kirismeti ana yi ne a lokacin haihuwar Yesu tare da kiɗa da kyaututtuka. Bikin Maulidi ana yi ne don tunawa da haihuwar Annabi Muhammadu Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilin zaɓen biki mutum na iya fin son biki saboda abinci, bukukuwa na kawo abinci iri-iri. Saboda nishaɗi, akwai kiɗa da rawa da taron suna, na kawo farin ciki sosai. Akwai kuma al'adu, wasu bukukuwa suna nuna al'adu ne. Akwai kuma na addini, wasu bukukuwa suna da alaƙa da ibada ne. To misali akwai biki na aure inda aka ce bikin aure ka fi so, eh shi na fi so gaskiya kuma zan iya bayyana kamar haka. Yana haɗa dangi da abokai, yana nuna al'adu ta hanyar shigar kaya da kiɗa, yana da nishaɗi sosai saboda rawa da kiɗa. Abincin da kayan marmarin suna da yawa. To sai kuma na biyar misali bikin Sallah. Idan, eh shi dalilin da ya sa nake son bikin Sallah shi ne, yana da alaƙa da ibada da godiya ga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ana yin haɗin kai da, da sadaka. Yana kawo farin ciki ga yara saboda sabbin kaya da kyaututtuka da za su samu a wannan rana. Yana haɗa al'umma gaba ɗaya. Darasi daga wannan tambaya. To ni dai darasin da na koya daga wannan tambaya tana nuna cewa bukukuwa ba wai kawai nishaɗi bane har ma suna da darasi. Mutum na iya fin son biki saboda yana kawo haɗin kai, farin ciki da alheri. To wannan su a taƙaice, ni dai idan aka tambaye ni a wace biki ne na fi so zan ce bikin aure. Dalili na kuwa da ya sa na fi son bikin aure shi ne, yana haɗa dangi da abokai kuma yana nuna al'adunmu ta hanyar shigar kaya da kiɗa. A bikin aure ana samun nishaɗi sosai, ana rawa, ana kiɗa kuma ana samun abinci iri-iri. Haka kuma bikin aure yana da muhimmanci saboda yana nuna sabon mataki a rayuwar ma'aurata. Amma idan aka tambaye ni a wane lokaci daban, zan iya cewa bikin Sallah ma na fi so saboda yana da alaƙa da ibada da godiya ga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A lokacin Sallah ana yin haɗin kai, ana yin sadaka kuma yara suna samun sabbin kaya da farin ciki. Don haka duk bukukuwa suna da muhimmanci amma ni dai na fi son bikin aure saboda nishaɗi da haɗin kai da yake kawo wa al'umma ba gaba ɗaya. To a nan, ah, zan ƙara ƙarfafa wannan bayanin. Ah to, eh misali, a nan dai kawai zan ƙarfafa bayanin sannan kuma in taƙaita bayanin saboda wannan, iya abin da zan iya cewa kenan a kan ma wannan tambaya da aka yi min akan bikin da na fi so. To mashallah, bissalam.

Kana kunna kendir a gida? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. To, ita dai wannan tambaya tana da faɗi kuma tana da ma'ana mai yawa. Kendir ba kawai abin haske ba ne, yana da alaƙa da al'adu, ibada, nishaɗi da kuma kwalliya. Don amsa wannan tambayar, sai ku biyo ni sannu a hankali. Ma'anar kendir: abun haske ne da ake yi da, ah, kakin zuma ko paraksin wax. Ana amfani da shi tun kafin wutar lantarki ta zama gama gari. Yana da alaƙa da al'adu, da ibada, a wurare da dama. To, dalilin kunna kendar a gida na farko shi ne haske. Idan babu wutar lantarki, kendir na ba da haske. Kwalliya: ana amfani da kendir wajen ƙawata ɗaki musamman a bukukuwa ko na birthday ko kuma na annibasari ko wani makamancin haka. Nishaɗi: kendar na kawo yanayi mai annashuwa musamman a lokacin taro ko cin abinci. Ibada: a wasu addinai ana amfani da kendir a wajen addu'a ko tunawa. Na uku, amfanin kunna kendar: yana kawo natsuwa da kwanciya hankali. Yana kawo ƙamshi mai daɗi idan kendir ɗin turare ne. Yana kawo yanayi mai soyayya ko nishaɗi a taro. Sannan kuma yana tunatar da mutane al'adu da tarihi. Ah, haɗari da kariya: kendar yana iya jawo gobara idan ba a kula ba. Ya kamata a tabbatar an ajiye shi a wurin da ba zai taɓa labule ko kayan ƙone wa ba. A kashe kendar kafin barci ko a fita daga ɗaki. A guji barin yara su yi wasa da kendar. Misali, ah, idan ana magana a baki, za ka iya, ah, yanzu misali, eh, da zan ƙara bayani a kan. Akwai misalai daga al'adu yadda ake amfani da kendir a bikin aure ko a wajen addu'a ko a bikin Kirsimeti. To, ah, a nan za a iya danganta wannan tambayar da rayuwa gaba ɗaya. Saboda shi kunna kendir kaman kunna hasken farin ciki ne a cikin gidan biki. To, wannan sai ya tuna min da yarintana a lokacin sanda ake siyar da kendir naira biyar biyar. To, mahaifinmu yana tura mu mu je mu siyo ledan kendir ɗin gaba ɗayan sa wanda yake naira sittin ne. To, idan mun siyo shi a shago sai mu zo ko wani ɗaki a rarraba ɗaya. To a lokacin ina tuna a ko wani kwalba musamman wanda ake zuwa sai a soka kendarin a bakin kwalban sai ya zauna cibcib ya kama shi. Saboda idan ma yana ɗiga sai ta ɗiga a jikin kwalban yana zamewa, yana zamewa amma ba zai kai ga har ya taɓa kafet ko ƙasa ba. Duk zuban da zai yi zai zuba ne a jikin kwalban sannan kuma shi kwalban ba zai kama wuta ba. To, idan ya zuba ya, ya gama sai a zo a ɓamɓare shi gaba ɗaya bayan ya bushe. To, ko da an sake sawa ni zai ci gaba da zuba ne haka. To a lokacin ina tuna a kowane ɗaki akwai irin wannan kwalban. To kuma in ba kwalba ba ma ana amfani da gwangwanin madara. Lokacin gwangwanin madara irin na gari dinnan wato na kamfanin Peak Milk. To a lokacin shi ma ana ɗora shi a kan wannan gwangwanin, ɗan ƙaramin gwangwanin ba babban ba. So idan aka ɗora shi ma duk zuban da zai yi zai zuba a kan gwangwanin ne saboda shi ma ba roba ba ne ba kuma ƙyalle ba ne saboda ko da ya zuba ba zai ƙona shi ba saboda ƙarfe ne. To, wannan yana daga cikin matakai ina tuna a lokacin da muke ɗauka domin kare kan mu daga samun gobara irin na amfani da kendir a gidaje. Saboda abune wanda yake da hatsari sosai. Duk da cewa ma yanzu an samu ci gaba sosai a wannan zamanin da muke ciki wanda har yanzu samun kendir ma sai ka wahala. Dan shagunan unguwan mu yanzu duk ina tunawa in ka je ba za ka samu ba. Dai ba wani babban super market zaka je ba to ba za a samu kendir ba. To wannan iya bayanin da zan iya yi ke nan dangane da abin da ya shafi kunna kendar a gida da kuma yanda nake bi in kare haɗururruka da suke tattare da kendirin domin gujewa gobara a cikin gida. To iya bayanin da zan iya yi ke nan. Masalamah.

Me nene lambar ku mai albarka? Assalamualaikum Warahmatullahi Ta'ala Wabarakatuh. Ah, wannan tambaya tana da ma'na mai zurfi a al'adun mu da kuma a wasu addinan mu. Ana ɗaukar wasu lambobi a matsayin masu albarka ko masu sa'a. To, ma'anar lamba dai mai albarka, lamba mai albarka na nufin wata lamba da mutum yake ɗauka a matsayin mai sa'a, mai alheri ko mai kawo nasara. Wasu suna danganta lambobi da addini, wasu kuma da al'adu, wasu kuma da abubuwan da suka faru a rayuwar su. Lambobi a al'adu da addini. A wasu al'adu lamba bakwai ana ɗaukarta a matsayin lamba mai albarka saboda tana da alaƙa da cikawa da nasara. Musulunci lambobi kamar uku, bakwai da casa'in da tara suna da ma'ana saboda suna da alaƙa da ibada da zikri. A Kiristanci kuwa lamba sha biyu tana da muhimmanci saboda tana wakiltar manzanninsu. To lambobi a rayuwar mutum. Mutum na iya ɗaukar lamba mai albarka bisa abubuwan da suka faru ne a rayuwarsa. Misali a ranar haihuwa, shekarar da ya yi aure ko ranar da ya samu nasara. Idan mutum ya yi nasara a wani abu a rana ta musamman, zai iya ɗaukar lambobi wannan rana a matsayin masu albarka. Dalilin zaɓin lamba mai albarka. Wasu suna ɗaukar lamba mai albarka don samun ƙwarin gwiwa, wasu suna amfani da ita ne a wasanni, wasu kuma a jaraba ko a rayuwa ta yau da kullum. Lamba mai albarka tana zama alamar fata da bege. Misali lamba bakwai. Idan ka ce lamba mai albarka a gare ka ita ce bakwai, za ka iya bayyana. A al'ada da addini da dama lamba bakwai tana da ma'ana ta musamman. Ana danganta ta da cikawa, nasara da albarka. A rayuwar ka wata rana ta bakwai na, ah, na wata na iya zama rana ta musamman da ta kawo maka farin ciki. Darasi daga tambayar. To ni dai abin da na koya, darasin da na gane a nan shine tambayar tana koya mana cewa kowane mutum yana da abin da yake darajawa a rayuwa. Lamba mai albarka tana iya zama alamar fata, bege da ƙwarin guya. Ba lamba ce kawai ba har ma tana wakiltar tunanin mutum da burin sa. So a nan misali, ya, ina iya tunawa a uku a wuraren aure akwai lambobin da ake amfani da su. Yanzu misali kamar lamba biyu. In aka zo karatun, ah, alƙalma ke nan ba, shi ne lamba biyu aka samu wannan a ɗakar na auratayya to ana samun arziki a cikin sa sosai. Sannan shi kuma nan lamba ta uku zuwa na huɗu shi kuma gaskiya dai babu wani, ahh, riski a cikin sa sosai. Za a iya samun ko soyayya hakan nan dai amma dai babu arziki a cikin abun. To sai kuma lamba bakwai ita ma akwai arziki a cikin wannan lamban. Sannan lamba takwas ita ma akwai nasara a cikin wannan auren da kuma arziki. To lamba tara fa ita kuma ba ta da kyau da ita da lamba huɗu. To su ne waɗanda ake alaƙanta su da akan ko da an yi ma za a zo a samu matsala daga baya ko kuma a zo bikin ba zaman lafiya ko wani abu makamancin haka. To wannan ke nan. To sannan kuma in aka yi duba ga lambobi misali, ai ko kwanakin wata ma ko kwana eg ranaku ma kwana kwanakai bakwai ne. To a nan wannan rana ta bakwai tana da matuƙar muhimmanci a rayuwar irgen kwanaki. Sannan kuma watanni ma kuma su sha biyu ne. To ita lamba dai gaskiya suna da albarkoki da yawa. Eh kamar yadda na maku bayani ya danganta da irin abin da ya faru, ya, da kuma abin da ya sa ya faru. To wannan yana da tasiri sosai a kan lambar da take ba mutum nasara da kuma lambar da take da albarka a wurin shi. To a ƙarshe ke nan iya bayanin da zan iya yi dangane da abin da ya shafi lamba mai albarka wacce nake amfani da ita. Ma as sallam.